A'a, bana kunna Bluetooth kullum. Ina amfani da shi ne kawai idan akwai buƙata ba tare da barinsa a kunne ba a kowane lokaci. Yadda nake amfani da Bluetooth a mota idan ina amfani da handsfree ko kiran waya cikin tsaro, da earphone idan ina sauraron sauti ko karɓa kira, canja fayil idan akwai buƙatar tura ko karɓar abu cikin gaggawa. Me yasa bana barinsa a kunne? Tsaro, rage haɗarin haɗuwa da na'ura da ba a sani ba. Batir, yana cin batir idan yana a kunne ba tare da amfani ba. Natsuwa, guje wa haɗuwa da kuskure. A takaice, ina kunna Bluetooth lokacin da nake bukata sannan ina kashe shi bayan na gama. Wannan yana taimaka kuma amfani da wayar.

Abincin da nake ci da safe yawanci mai sauƙi ne kuma mai amfani ga lafiya musamman saboda ina kula da ƙarfi da hawan jini. Abincin safiya da nake fi yawanci, koko ko shayi maras sukari sosai, wani lokaci da madara kaɗan, burodi na alkama ko ƙwai guda ɗaya ko biyu da faffe ko soyayye ba mai yawa ba. 'Ya'yan itatuwa kamar ayaba ko tuffa ko gwanda idan akwai. Dalilin wannan zaɓi yana ba ni ƙarfi ba tare da nauyi a ciki ba. Yana taimaka min sarrafa hawan jini, ya dace da aiki da motsa jiki na yau da kullum. Wani lokaci da safiya ta yi cunkoso, zan iya shan shayi da 'ya'yan itace kawai sannan daga baya.

Ina goga haƙora sau biyu a rana, da safe bayan na tashi daga barci da daddare kafin in kwanta barci. Idan na ci abinci mai ƙamshi ko mai zaƙi sosai a rana, wani lokaci zan ƙara goga haƙora a karo na uku, ko in wanke baki da ruwa. Ina yin haka ne domin kare lafiyar baki da haƙora, guje wa wari a baki kuma kiyaye lafiyar jiki gaba ɗaya musamman tun da ina kula da lafiyata.

Abubuwan da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki sun haɗa da hidimar jama'a. Sanin cewa aikin da nake yi yana kare rayuka da dukiyar mutane, musamman a fannin tsaron hanya, yana sa ni jin daɗin aiki sosai. Na biyu, nauyin alhaki. A matsayina na ma'aikacin gwamnati kuma uban gida, ina ganin aiki amana ce, da dole ayi shi da gaskiya. Na uku, sakamako mai kyau. Idan na ga canji mai kyau ko nasara a aikin da muka yi, hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa. Na huɗu, girmamawa da amincewa. Yadda shugabanni da abokan aiki ke mutunta aiki, aikina da ra'ayina yana ƙarfafa ni in ƙara jajircewa. Na biyar, ci gaban kai. Koyon sabbin abubuwa, horo, da ƙwarewa a aiki yana sa ni ina girma kuma ina da makoma mai kyau. Na shida, yana yi.

Eh, ina iya dafa abinci. Ba wani ƙwararre ba ne amma ina iya dafa abinci na yau da kullum kamar shinkafa, farar shinkafa, shinkafa da miya, taliya, macaroni da kuma spaghetti. Ƙwai ta hanyoyi daban daban ko soyawa ko dafawa. Kuma ina iya yin faten doya, faten wake, faten dankalin turawa da kuma faten dankalin hausa. Miya mai sauƙi, miya da kifi ko nama da sauran sinadarai a ciki. Sannan ina iya soya dankali da kuma doya. Sannan ina iya dafa makani. Sannan ina iya shan shayi, ina iya haɗa shayi domin karin kumallo da sahe. Na koyi hakan ne domin dogaro da kai, taimakawa iyali da kuma kula da lafiya musamman ga nih mahimmancin.

Ga jerin apps da nake amfani da su kullum. WhatsApp don sadarwa da iyali, abokai da aikin Recipe na Najeriya. Phone calls, kiran aiki da gogawa. Chrome da kuma Google, bincike, karatu da samun bayanai. YouTube, koyo, ilimi, lafiya, kasuwanci da ɗan nishaɗi. Facebook, samun labarai da hulɗa da jama'a. Gmail ko email, saƙonnin aiki da takardu. Calculator, lissafi na yau da kullun da kasafi. Sai Notepad, rubuta tunani, jadawalin aiki da abubuwan tunawa. Bankin app, duba kuɗi, biyan kuɗaɗe da canja wurin kuɗi. Sai step counter, ina bin diddigin motsin jikina da lafiya. Ina ƙoƙari amfani da apps ta hanya mai amfani ba ta ko kuma kula da iyalina.

Ina fi samun kuzari da safe. Da safe ne hankali na yake natsuwa sosai, ina iya yin tunani mai kyau, tsara ayyukan rana, gudanar da muhimman ayyuka na aiki da iyali. Da yamma kuma kuzari na yana raguwa kaɗan, sai in fi mai da hankali a kan kammala abin da na fara, hutawa da iyali, yin addu'a da natsuwa. Saboda haka safe lokaci ne mafi kyau a gare ni don muhimman abubuwa, yamma kuma na fi amfani da shi don sauƙaƙe rai da shiri na gobe.

A matsayina na shugaban gida kuma uba na yara biyar da mata ɗaya, labulen gidanmu launin fari ne haɗe da ruwan ƙasa. Na fi son wannan launi saboda yana sa ɗaki yayi tsabta da haske, yana ba da natsuwa da kwanciyar hankali kuma yana dacewa da kusan kowane kayan ɗaki ba tare da rikirkikatawa ba.

Unguwar mu unguwa ce mai natsuwa da mutunci. Mutane suna mutunta juna, ana gaisawa da taimakon juna kuma akwai tsaro mai kyau. Hanyoyi ba su da cunkoso sosai, yara na wasa a lokutan da suka dace manya kuma suna hulɗa lafiya. Akwai masallatai kusa, shaguna na yau da kullum, sannan muhalli yana da tsabta kuma mai kwanciyar hankali, abin da ya sa rayuwa take da sauƙi ga iyalina.

Abun da nafi tunawa daga yarinta shine tarbiyya da ƙoƙari. Ina tuna da taimakawa iyaye a gida da wajen gona ko sana'a, wasannin yara da abokai da yamma bayan makaranta, zuwa makaranta allo da islamiya. Idan aka koya mana ladabi, haƙuri da girmama na gaba, rayuwar sauƙi amma cike da farin ciki, ba da yawa ba amma da gamsuwa. Waɗannan abubuwa ne suka gina ni har zuwa yau, sun koya min haƙuri, jajircewa da darajar aiki tuƙuru. Kuma har yanzu suna sa ni murmushi idan na tuna su.

Zan ce kujerunmu suna da dandano daɗi sosai, musamman idan sun kasance mai goyon baya da tsari mai kyau. A wurin aikina na hukumar kula da haɗura ta ƙasa Najeriya, kujerun ofis suna taimaka min goyon baya da lafiyar wuyana yayin da nake shiryawa ko rubuta rahotanni, musamman lokacin dogon sa'o'i. Amma a gida kuwa, ina son kujeru masu laushi ko masu kushin domin su ba ni jin daɗin zama, yayin karatu ko kallon talabijin. Wannan yana da matuƙar tasiri wajen rage gajiya da ƙara jin daɗin hutawa.

Zan ce eh, ina cije farce a wasu lokuta, musamman idan abinci ya haɗa da nama, ko kayan lambu da aka dafa sosai. Cijewar farce yana taimakawa wajen shaƙar ɗanɗano, da jin daɗin abinci, amma a wurina, ina yin hankali kada a yi, yayi yawa domin kar ya jawo matsala ga haƙora ko ciki.

Aikin gida da nake yi kullum, ya haɗa da abubuwa masu sauƙi amma muhimmanci don kiyaye tsabta da lafiya. Na ɗaya, gyara ɗakuna da shimfiɗan gado. Ina tabbatar da ɗakuna sun kasance tsabta kafin in fita aiki ko kafin dare. Na biyu, goga haƙora da tsabtace kayan abinci. Wannan na cikin abubuwan yau da kullun don kiyaye lafiya. Na uku, tsabtace kayan amfani na yau da kullun kamar tebura, kujeru da kayan aiki a gida. Na huɗu, dafa abinci. A wasu ranaku, ina dafa abinci don iyali, musamman abinci mai sauƙi kamar shinkafa, miya ko kayan lambu. Na biyar, ruwa da shuka ko kula da lambu. Idan akwai shuka a gida, ina basu ruwa ko kula da su don su yi kyau. Wannan tsarin yana taimaka mini in kasance mai tsari da lafiya a ɗorawa ta a ƙasar Najeriya.

Ina share gida a sauƙaƙe sau biyu a mako. Rana ta farko ina yin babban sharewa inda nake goge dukkan ɗakuna, falo da waje na gida. Na biyu kuma, rana ta biyu ina yin tsabtace ƙananan abubuwa kamar tebur, kujeru da kayan amfani, da aka yi amfani da su sosai a cikin mako. Haka yana taimaka mini kiyaye tsabta ba tare da gajiya ba, musamman saboda aikina na hukumar kiyaye haɗɗura ta ƙasa na iya kasancewa mai wahala da gajiya.

Abubuwan da nake son a canza a wurin aiki sun haɗa da ingantaccen tsarin aiki. Wani lokaci tsarin aiki bai kasance daidai ba, musamman wajen raba nauyi da lokutan aiki. Ina so a sami jadawalin aiki mai kyau wanda zai rage gajiya kuma ya baiwa kowa damar yin aiki cikin sauƙi. Sai ƙarin kayayyakin aiki. Wasu lokuta kayan aikin da muke amfani da su suna da tsohuwa ko kuma ba su isa ba, musamman motoci da na'urorin sadarwa. Ingantaccen kayan aiki zai sa aikinmu ya zama mai sauƙi da inganci. Hanyoyin sadarwa da hulɗa. Akwai buƙatar inganta sadarwa tsakanin jami'ai da shuwagabanni domin bayyanawa da fahimtar juna cikin sauƙi. Wannan zai rage rikice-rikice da rashin fahimta a wurin aiki.

Eh, ina iya duba lambar QR. Yawanci ina amfani da wayata ko dai ta kamara kai tsaye ko ta manhajar QR scanner. Wannan yana taimaka min wajen duba bayanai ko takardu cikin sauri, shiga shafukan yanar gizo, tabbatar da sahihancin wasu bayanai musamman a aiki. Amfani da QR code yana sauƙaƙa aiki kuma yana adana lokaci.

Ba na yawan kallon waya fiye da ƙima. A kullum ina kallon waya ta kusan awa biyu zuwa awa huɗu a rana. Yawanci ina amfani da ita domin sadarwa da aiki, kira, saƙonni, WhatsApp, don karatu ko bincike na ilimi, don duba labarai ko abubuwan da suka shafi rayuwa da lafiya. Ina ƙoƙarin taƙaita amfani da waya musamman da dare domin hutu, iyali da lafiyata su samu kulawa.

Eh, a matsayina na babban mutum mai mata da kuma yara biyar, ina cire takalma a gida. Dalilai kuwa su ne: don tsafta, kada ƙasa ta samu ƙura ko datti daga waje, don lafiyar ƙafa saboda ƙafafuna su huta, haka kuma yana ƙara yin kwanciyar hankali a gida musamman bayan dawowa daga aiki. A gida takalma na ajiye a wuri na musamman kafin shiga cikin ɗaki.

Yadda nake gaishewa mutane, ya bambanta da yanayin lokaci, wuri da kuma mutumin da nake gaishewa. Da safe ina fara da "Assalamu alaikum" ga musulmi sannan na ce "Good morning" idan mutumin ba musulmi bane ko kuma idan a wurin aiki ne. Da rana ko da yamma, haka nan "Assalamu alaikum" ko "Good afternoon" ko "Good evening" ya dace da lokaci. Da mutanen da na sani sosai ina yi mahaɗa gaisuwa, da murmushi, da jinjinakai ko ahadanna hannu. A wurin aiki ina tabbatar gaisuwa ta girmamawa ce misali ga manya, abokan aiki ko sababbin shiga wurin aiki. A waje da mutane ba su da alaƙa da ni sosai, na fi amfani da gaisuwar fuska mai annashuwa ko kuma gaisuwar lafazi kawai kamar "Hello" ko "Hi". Gaisuwa a wurin aiki ko.

Ina fi son bas fiye da taksi a wasu lokuta, musamman idan tafiyar tana da nisa ko kuma akwai mutane da yawa a hanya. Saboda na ɗaya akwai arha, bas yafi araha fiye da taksi musamman idan tafiya tana da tsawo. Na biyu sauƙin samun wurin zama. A wasu lokuta bas na da sauƙin hawa kuma yana kaiwa wurare da taksi zai iya wahala ya samu shiga. Na uku yanayi na zamantakewa. Hakan yana bani damar ganin mutane daban-daban, yin hira da abokan tafiya wanda ke ƙara ilimi da fahimta. Amma idan lokaci yana da muhimmanci ko kuma wurin tafiya yana da nisa ko wahalar isa da bas, zan yi amfani da taksi saboda sauri da sauƙin kaiwa kai tsaye.

Eh, a matsayina na jami'in Federal Road Safety Corps Najeriya, ina saka inifom kullum a wurin aiki. Unifom ɗina yana da matuƙar mahimmanci saboda dalilai kamar haka. Na ɗaya, gani ga sanayya. Unifom yana sa mutane su gane cewa kai jami'i ne na Federal Road Safety Corps, kuma yana ba ka girmamawa da mutunci a wurin aiki. Na biyu, tsaro. Yana taimakawa wajen tabbatar da tsaro, kai da na sauran mutane wurin aiki, musamman a hanyoyi masu cunkoso ko hatsari. Na uku, ƙa'ida da tsari. Sanya Unifom, yana nuna biyayyar ƙa'ida da tsarin aiki na kor. Na huɗu, haɓaka ƙwarin gwiwa. Lokacin da na saka unifom, yana ba ni ƙwarin gwiwa da natsuwa wajen gudanar da ayuka na yau da kullum. A ƙarshe, unifom ɗin ba kawai kayan aiki bane har ma alamar hankali Federal Road Safety Corps.

Tabbatar da ingancin aiki yana da matuƙar mahimmanci saboda yana shafar rayuka, tsaro da mutunci. Ga yadda nake tabbatar da cewa aikin da nake yi yana da inganci. Na ɗaya, shiri da tsari. Kullum kafin fara aiki, ina duba abubuwan da zan yi, in tsara yadda zan gudanar da su bisa tsarin aiki da dokoki. Wannan yana rage kurakurai da rashin daidaito. Na biyu, bin ƙa'ida da ƙa'idoji. Duk ayyukana, daga tsayar da ababen hawa zuwa gudanar da bincike, ina tabbatar da cewa an bi ƙa'ida a tsare-tsare. Ba wai kawai yin sa nake ba har ma da yin sa daidai. Na uku, kulawa da cikakken bayani. Ina tabbatar da cewa duka rahotanni, bayanai da takardu da nake cike suna daidai, babu kuskure, da kuma dukiyoyin mutane.

A matsayina na mai kula da lafiyar jiki sosai, dangane da yankan farce ina yin sa kullum mako ɗaya zuwa biyu a mako. Abin da nake la'akari da shi shine na ɗaya, tsaftace hannu da ƙafa kafin yanka don haka kamuwa da kwayoyin cuta. Na biyu, yin yankan a hankali kada a yanke sosai har zai sa zafi ko jini. Na uku, amfani da kayan yankan da aka tsaftace kamar scissors ko nail clipper da aka wanke da antiseptic. Na huɗu, yin dubawa bayan yankan don tabbatar da babu abin da ya maƙale ko zai iya haifar da matsala. Yin hakan yana taimakawa wajen kare tafiyar-- wajen kare lafiyar farce da kuma kiyaye tsafta musamman ma ko Najeriya.

Irin kyautar da na fi son bayarwa, kyauta ce wadda ke da ma'ana kuma take amfani ga wanda zan ba. Misali, littafi musamman wanda zai ƙara ilimi, tarbiyya ko ƙwarewa. Abin amfani na yau da kullum kamar agogo, alƙalami mai kyau ko kayan aiki. Ko kyautar tunawa personalized gift kenan, abin da nake nufi na yi tunani akansa ba kawai saya ba. Kyautar addini kamar Alkur'ani, tazbahah ko littafin karantar musamman ga wanda ya damu da addini. A ganina kyauta mafi kyau ita ce wadda zata faranta rai ta taimaka a rayuwa kuma ta bar kyakkyawan tunani a zuciyar wanda aka ba. Ba sai ta yi tsada ba, muhimmancinta ita ce niyya da mu'amala.

A ra'ayina rana mafi kyau ita ce Juma'a. Dalilai, rana ce mai albarka. Akwai sa'ar karɓar addu'a. Ana taruwa a yi addu'ar Juma'a. Ana ƙara haɗin kai da tunatarwa. Tana kawo natsuwa da tunani sannan tana rufe mako da alheri. Amma a rayuwata ta yau da kullun, duk ranar da aka wayi lafiya, an samu zaman lafiya kuma an yi abin kirki, ita ma rana ce mafi kyau.

Wurin aikina yana da tsari sosai kuma yana da yanayi mai aiki, ga yadda zan bayyana shi. Tsari da tsafta. Kowane sashen yana da wurin aikinsa da kayan aiki a tsare. Babu tarkace ko hayaniya. Wannan yana taimakawa wajen gudanar da ayyuka cikin sauri. Ofishin da wuraren aiki. Muna da ofis masu kyau, tebur da kujeru masu dacewa da kuma wurare zama don taro da tattaunawa. Yanayin ɗakin kai. Duk ma'aikata suna aiki tare da haɗin kai. Ana samun haɗin kai tsakanin sassa daban-daban wanda ke sauƙaƙawa wuraren matsaloli, nutsuwa da hankali. Ko da yake akwai.

Ina kwana a gado. Gado yana bani natsuwa da kwanciyar hankali musamman bayan dogon aiki a ofis ko fili. Yana taimaka min samun cikakken bacci mai kyau wanda ke ƙara kuzari da lafiyar jiki. Haka kuma kwanciya a gado yana taimakawa wajen rage gajiya a baya da ƙafafu, musamman saboda yawancin aiki na filin yana buƙatar tsayuwa da tafiya. A gida ina tabbatar da cewa gadon yana da tsabta, katifa mai kyau, da pillows masu goyon baya don samun bacci mai inganci wanda yana daga cikin abubuwan da nake fifita domin kiyayewa da lafiyata da shirya aiki don aikin gobe.

Ina fi son nama na kaji. Abin da yasa nake son kaji shine saboda sauƙin ci da narkewa. Baya nauyi a ciki kamar wasu nau'in nama. Laifiya idan aka dafa shi yadda ya kamata, yana da ƙarancin mai fiye da naman sa da rago. Wannan yana taimaka min wajen kiyayewa da hawan jini da ƙiba. Daban-daban yadda za a dafa shi, zan iya dafawa, gasa, soya ko dafa miya da kayan marmari. Wannan yana bani zabi da ɗanɗano iri-iri ba tare da gajiya ba. Haɗawa da abinci daban-daban, kaji yana da kyau a haɗashi da shinkafa, doya, salad ko macaroni. Wani lokaci kuma ina son nama na kifi, musamman idan ina son abinci mai sauƙin narkewa kuma mai kyau ga zuciya. Amma gaba ɗaya kaji shine abincin nama na farko da nake so a kowane lokaci.

Abunda ke kakkafa mun baya yawanci waya ce. Idan nayi amfani da ita fiye da ƙima, musamman wayar hannu lokacin da nake duba ta tsawon lokaci, musamman ina kallon allo a ƙasa ko a gaba sosai, allon kwamfuta ko tablet idan na yi aiki tsawon awa ɗaya da tsayawa, ƙarfafa na kan bayyana. Matsayan zama mara kyau, kujera mara goyon baya ko zama a gado yayin amfani da na'urori na ƙara matsin lamba a baya.

Jakata ta kuɗi launin baƙi ne, ba mai kauri ba kuma ba mai laushi-laushi ba. Yana da kyau saboda yana da sauƙin dacewa da sauran kayan sawa. Ba ya nuna ƙura sosai kuma yana da ƙarƙo wajen amfani na yau da kullun.

Na fi son burodi mai laushi da ɗanɗano mai sauƙi kamar burodi farar launi white bread ko burodi mai cita da hatsi. Dalilin shi kuwa yana da sauƙin haɗewa da abinci daban-daban kamar ƙwai, kayan marmari, ko nama. Burodi mai hatsi yana da amfani ga lafiya saboda yana ɗauke da fiber wanda ke taimakawa narkewa abinci da kiyaye lafiya, kuma yana da daɗaɗan ji daɗin karin kumallo ko abincin rana.

Eh, ina kuka lokacin yanka albasa, dalillai sun haɗa da albasa tana sakin gas ɗin sulphur da ke haifar da hawaye idan ya haɗu da hancinmu. Koda nayi ƙoƙari na amfani da wuƙa mai kaifi ko sanyi gas ɗin zai iya isa ido. Amma ina da wasu dabaru don rage kuka: saka albasa a firjin na ƴan mintuna kafin yanka, yin yankan albasa a ƙarƙashin ruwa mai sanyi, ko amfani da gogayen wuƙa mai kaifi domin ta rage fashewar ƙwayoyin gas ɗin.

Na fi son zama a kujera. Dalillan kuwa su ne kujera tana bada goyon baya ga baya, musamman idan zan zauna na ɗan lokaci mai tsawo a gida ko a wurin aiki. Yana daɗa jin daɗi fiye da tabarma, musamman idan tabarma ta yi sanyi ko ta yi laushi sosai. Amma idan na yi shaƙatawa a ƙasa ko inason yin motsa jiki kaɗan, tabarma na iya zama madadin jindaɗi.

Ina ƙidaya kayayyaki sau dayawa gwargwadon buƙata. Ga yadda nake yi, a gida ina duba kayayyaki kamar abinci, kayan wanki da abubuwan gida sau wata-wata ko idan na ga sunfara ƙarewa don in tabbatar ba na ƙasa da kayan da nake buƙata. A wurin aiki ina ƙidaya kayan aiki kamar takardu, alamar hanya, kayan tsaro lokaci-lokaci musamman kafin fara aiki da kuma bayan aikin rana don tabbatar komai yana nan kuma cikin tsari. Da sihhi, nakan yi amfani da jerin kayan da ake buƙata ko app a wayata don bin diddigin abin da na saya da abin da ya ƙare.

Eh, ina iya ɗaure ƙulli idan ya zama dole. Ga yadda nake yi: A gida, idan na shirya kayan abinci ko wasu abubuwa masu amfani, zan ɗaure ƙulli da kyau don kada su warwatse ko su lalace, musamman kayan da suke da laushi ko busasshen abu. A wurin aiki, idan muna ɗaukar kayan aiki, takardu, ko alamar hanya daga wuri zuwa wuri, ɗaure ƙulli yana taimakawa sosai wajen tsare kayan daga lalacewa da kuma sauƙin ɗauka. Nakan yi amfani da ƙulli mai ƙarfi ko igiya mai kyau, sannan in tabbatar da cewa ƙullin ba zai matse kayan da zai lalata su ba.

Na fi son fanka mai gudu na matsakaici. Ga dalilan haka. Idan fanka ya yi sauri sosai, yakan sa ɗaki yayi sanyi sosai ko iska ta ratsa kai tsaye. Hakan na iya sa ciwon wuya ko sanyi. Idan fanka ya yi a hankali sosai, yana iya zama bai ishe ni iska ba, musamman a lokacin zafi. Sai har yanzu nake jin ɗumi sosai. Gudun matsakaici yana ba da daidaitaccen sanyaya ɗaki ba tare da wahalar jin sanyi ko zafi ba, kuma yana sa numfashi da aiki a ɗaki su yi daɗi.